Gaskiya bana rera waƙa lokacin wanka. Ni in na shiga wanka ai sauri nakeyi kawai inga na shiga, nayi wankana faka-faka, nayi wankana in sauri in wanwanke jikina ko ina da ina in fito, in sa kayana in shafa mai sai in fita inda nake so. Amma gaskiya ni bana wanka, bana waƙa wurin wanka. Eh gaskiya duk lokacin da kaga nayi wa ina irin yin waƙa. Gaskiya kamar irin na samu natsuwa ne haka ko kuma duniya tayi min daɗi, to a lokacin na fi yin waƙa gaskiya. Lokacin sai in kama rera waƙa ta. Wani sa'an kuma sai rera karatun Alƙur'ani mai girma kenan. Wani san kuma a rera waƙa. Nama fi yin dai waƙar gaskiya ko kuma idan ina aiki. Idan aikin yayi mun daɗi, to nakanyi waƙata. Ina yin waƙa, waƙar tana tayani aikin, to haka nake yi amma in nashiga wanka gaskiya ni bana waƙa. Kawai in na shiga wanka, so nake inga naje nayi wankana faka-faka, na fito saboda bana son daɗewa a ban ɗaki. Bana son daɗewa a ban ɗaki. Dan gaskiya daɗewa a ban ɗakin nan sai a hankali. Amma iya zan zauna. A'a ni gaskiya bana waƙa a banɗaki. Waƙa a banɗaki ai ina.

Gaskiya da safe duk lokacin da na farka, ina shiga banɗaki nayi wanka sai na alwala na fito nayi sallah. Idan aka jima kuma sai na nemi shayi mai zafi sai na sha. Na sha kuma daga nan sai na tafi wurin aikina. Can gurin aikina inna daɗe ina yin aiki to da rana kuma sai in samu sai na nema abinci naci. Haka dai nake yi kullum, kullum haka nake kullum ta Allah kullum, kullum haka nake yi.

Hula? Kullum ma da hula a kaina. Yanzu ma ka ga wallahi akwai hula a kaina. Saboda sanyin da ake yi ma, ai dole ma ka sa hula ma. Ko ba ka sa hula dole ma ka sa. Saboda sanyin da ake yi. To shiyasa ma in za ka ma, in za ka ma da hula a kaina, in za ka gare da daddare ne dai ko, amma dai da hula a kaina. Ka ga siya biko da wuce kam ina sa hula yadda ya kamata maku. Saboda in na sa hula bana jin sanyi a kaina. Inda nafi jin sanyi kamar ƙafata da hanna ye na to a kaina kuma in na sa hula shinkenan kawai.

Gaskiya bana iya duba saboda ban san waya sosai ba. Waɗanda suka san waya su suke iya duba lambar QR. Amma ni gaskiya bana iya duba lambar QR saboda ilimi na bai kai nan ba wallahi. Da ilimi na yakai zan, zan gaya maku. Kana son in koya mane yadda ake duba lambar QR ɗin?

Yadda nake koyan lambar fasaha sabo, yadda nake koyan fasaha sabo, abokanai nane suke koya min. Ina san kuma na gani a YouTube idan sun ɗora bidiyo Hausawa, mutanen mu, abokanen mu su ji su ɗora a YouTube. In suka ɗora mu kuma sai muje mu duba, sai mu kalla. In muka kalla to anan muke ɗan koyar wasu abubuwa daban daban kala kala. Don wannan ma a ciki naje na koya. Shine yanzu nazo nake yi.

An yi aikina kullum akan lokaci na ke tafiya. Ba na saɓa lokaci saboda ai ka ga bazan yi abin da zan ɓata wa aikina, bazan ɓata wa mai gidana rai ba. Kullum akan lokaci na ke tafiya. Kullum, kullum akan lokaci na ke tafiya. Da zarar an ce ma lokacin tafiya ta aiki yayi to buri na kawai yaza ai nagan ni a wurin aiki. Kuma da na je aikina na ke, ba na wasa gaskiya. Ba na wasa da aikina. Kullum akan lokaci na ke tafiya. Ana cewa ga lokaci yayi to na ke, in sakayana in ɗau takalmina in fita, in ɗau wayata. Sauri in je in kama aikina. Ina zuwa zan kama aikina bana tsayawa wasa. Kullum, kullum, kullum akan lokaci na ke tafiya.

Wallahi ba daɗi, wallahi babu daɗi. Na duk lokacin da aka ce a gashi an ɗauke wutar lantarki, wallahi bana jin daɗi. Tashin hankalin duniya ya zomin kenan da zarar an ce maka ba wuta, ka dai bari muke gaya maka. Don wutar lantarki yanzu ai ta zama rayuwar ɗan adam. Ta zama rayuwar ɗan adam sabida ko da yaushe na duk ita ce take taimakon mu wajen yin girki ko wasu abubuwan ne da dama ga sunan kamar girki, guga, wankin kaya, kagane wani sa'in yawanci duk da ita akeyi. Ta na so tana taimakon mu sosai sosai. Shiyasa ba naso ma naga ga an ɗauke wutar lantarki. Wallahi duk lokacin da aka ɗauke wutar lantarki toh hankali na yake tashi. Tashin hankali na yazo kenan, da zarar an dawo da wuta, wutar lantarki kuma an kawo ta to sai kaji daɗi a raina. Daɗi nake ji sosai da zarar an ce mun an kawo ta.

Aya, sallan eja. Na yi tun muna makaranta muke yi. Lokacin muna zuwa makaranta muke yin tsalle. Lokacin muna zuwa makaranta muke yin sallan eja. Na iya shi, na iya shi sosai-sosai ma kuwaa. Na yanzu ma, mu kan so ma zan iya koya maka. Tsallen igiya ai mun riga mun iya shi. Muna zuwa makaranta muka fito da mu tara, toh muke yinsa, kullum sai an ɗauko mana igiya. Ɗauko igiya da marƙa a hannunta sai muita yo, muna tsalle muna tsallaka ta. Na iya sosai.

Gaskiya, iya aiki kawai na keyi, zuwana ke yi aiki a ba ni kuɗi. Ina-- bana yin kasuwanci amma ina son fara. Dan gaskiya kasuwanci yana da matuƙar muhimmanci, shi yasa ma na ke son farawa. Zan so ma'ace ka bani shawara ma a kan yadda ake yi. Wane irin kasuwanci ya kamata ace na fara? Ko da a kan waya ta ne? To. Yanzu gaskiya bana kasuwanci, iya aiki ni ke amma dai ina so zan fara kasuwanci saboda kasuwanci yana da matuƙar muhimmanci sosai sosai. Shi ne ko da ba ka gida yauwa, in dai kariga ka ƙafa kasuwancin naka to, za'a taimakeka awajen kasuwancin naka sosai sosai ma kuwa. Indai kayan ka ka riƙa kasayas to ka ga za a dinga zuwa ana siya. To shi yasa na ce maka kasuwanci yana da matuƙar muhimmanci. Ina so zan fara shi, ban dai fara ba amma dai ina so zan fara.

Kullum dai mukan share shi, mu shashare sosai-sosai, mu ɗan goggoje abin da za mu goge, sannan kuma duk wata idan yazo, duk ƙarshen wata idan yazo, mukan ɗebo ruwa mu wanke ko ina da ina. Amma dai kullum shara muke yi, yauwa duk wata kuma sai mu sa ruwan mu wake shi sosai-sosai.

Yadda nake ingan ta aiki na, akwai ayyukan da ake sani, wanda ban yi. Idan na gama wanda aka sani, nakan ƙira zuwa na ƙirƙiro wani aiki wanda na san zai faranta wa maigida na sai na na je na kamayin sa. Kuma na san wannan aikin aiki ne mai kyau sai na je na kama yin sa. Ayyuka kala-kala ma duk wanda ma bai sa ni bani ni nake zuwa na yi shi. Duk sanda ya ga kwa ina wannan aikin da ya sa ni, yakan ji daɗi a cikin ransa. Har ya ɗau kyauta ya bani, ya ɗauki tukuci mai kyau ya bani, ya ɗauki kamar ɗari ko ɗari biyu sai ya bani, sai an yi amfani da shi. Ni ma ka ga na ji daɗi shi ma ya ji daɗi. Kullum muna inganta aikina. Kullum sai na ƙirƙira aiki, wanda bai sa ni ba, kuma sai na je na yi shi.

Eh, ina koyan yaruka guda biyu. Na koyan Turanci, na koyan Larabci amma kuma, amma kuma duk ɗansu kaɗan kaɗan na iya. Nan ban iya sosai sosai ba. Turanci kaɗan na iya, Larabci ma kaɗan na iya. Yauwa, na iya Larabci kaɗan, na iya Turanci kaɗan. Su biyun nan nake koya. Sannan kuma Hausa, na iya Hausa. Hausa yare na ce. Dan gashin ma da ita muke magana.

Nakan ci abincin titi a lokacin da gidan mu basu yi abinci ba amma gaskiya duk lokacin da an yi mu na da abinci a gida, ban fiye fitowa titi in ci abinci. Saboda na fi son inci abincin a gida. Wahalin gida ya fi na titi daɗi. Na titi ai sai ka rasa yadda za ka yi, za ka ci abincin titi. Kuma hadde ba rasa yadda zaka yi kayi ba kawai gyara ka sai abincin titi, gyara ka ci abincin gida da ka ci abincin titi. Saboda abincin gida ya fi na titi ma albarka ko da wajen albarka. Saboda abincin gida idan ka ci ɗan kaɗan, za ka ji ka ƙoshi ɗamɗam. Amma abincin titi sai ka ci wanda ibi na gida ma ba ka ƙoshi ba. To kaga kuwa ka kai ko anan za ka tabbatar da cewa abincin gida ya fi na titi albarka. Saboda na titi albarkar tasa dai kawai dai sai a hankali. In ka rasa da yadda za ka so ka je ka saya a titi. Amma na gida, na gida ma ya fi daɗi ma. Ya ma fi na titin ma daɗi. Saboda ya fi shi daɗi, ya fi shi albarka, ya fi shi tsabta. Kuma gashi ɗan gidan ku ne za su yi ba shi nan dai.

Wasa kuma ai ni bana wasa, bana wasa sosai gaskiya. Ban fiya yin wasa ba, ƙai ba ma nayin wasa kwata-kwata. Wasa ai sai yara mun barwa yara. Mu yanzu mun fara girma aure ma nake so zanyi, kaga kwa ai bamu ba wasa yanzu. Na neman kuɗi kawai muke gaskiya. Yanzu ma kaga dare ya yi wallahi ina so zan kwanta bacci. Gobe zuwa gobe da safe in sha Allahu ko kuma da daddare idan na dawo daga aiki sai mu cigaba da magana da kai. Dan gaskiya yanzu bacci nake ji sosai.

Daɗi, daɗi nake ji, daɗi sosai sosai ma kuwa. Saboda daren da aka ce za a biya ni albashi. Wallahi ina jin daɗi sosai a jikin rai na. Ina jin daɗi sosai. Ina gaya maka daɗin mafa sosai. Sabida kaga da kuɗin nan fa idan da aka bani, zan sayi kayan abinci wanda zan taimaka iyayena da shi. Sannan kuma zan siya wa ƙannena irin kamar takalma, kayan sawa. Haka dai wanda dai zan burge yan ƙannena. Sannan kuma iyayena su ma zan basu wani kuɗin daga ciki. Sannan kuma zansa data a waya ta nima zan saya sababbin kaya acikin wannan kuɗin zan sayi abinci, zan sayi duk abin da nake so. Zanje kasuwa zanyi siyayya zanyi abubuwa dai dayawa kala kala dawan nan kuɗin shiyasa duk ran da za'abiya ni wannan kuɗin daɗin danake ji daɗi ne mai yawa ina gaya ma. Wallahi ina jin daɗi sosai. Ina jin daɗi sosai daren da aka ce za a bani kuɗi. Sabida kaga kuɗi au abun so ne. Shiyasa dak randa za a biya ni nake gaya maka ina jin daɗi. Wallahi daɗi sosai nake ji kuwa.

Waƙoƙi, wane kiɗa? Gaskiya na fi son kiɗa irin na kamar wanda ake sawa a waƙoƙin Hausa. Su na fi so, kamar wanda ake sawa a waƙar Umar M. Sharif ko wanda ake sawa a waƙar Salim Smart ko wanda ake sawa a waƙar Nura M. Inuwa, ko wanda ake sawa a waƙar Ali J ko wanda ake sawa a waƙar D.J. A.B ko kuma wanda ake sawa a waƙar wannan Hamisu Danko ko kuma a wanda ake sawa a waƙar Hamisu Brega. Irin wannan dai kiɗan da na Hausa duk na fasonsu. Dan gaskiya bana son kiɗan waƙar Turanci. Ni bana son wannan kiɗan. Na fi son waƙa-waƙan mu ta Hausa. Ta fi daɗi.

Ni bana cin abinci da safe ruwan shayi kawai nake sha da safe kullum. Ni bana cin abinci da safe. Abinci cika mun ciki yake shi yasa in na sha shayi shi ke nan sai inje in kwanciya. Har sai in tafi wurin aiki na kai babba ruwa kwanciya ba kwanciya zan ba sai in tafi wurin aiki. Shayi kawai nake sha. Ni bana cin abinci na safe gaskiya. Saboda in dai na sha shayi shi ke nai, ya biya mun buƙata. Yafi wannan abincin. Da rana nake cin abinci sannan kuma da sai da daddare. In na ci da rana sai in ci da daddare. Da safe kuma kawai sai in sha shayi shi ke nan.

Eh ina bin ƙa'idojin aiki. Ina bin ƙa'idojin aiki sosai ma kuwa. Dan tun safe na tafi gurin aiki, yanzu haka ma ina gurin aikin ma ina gun aiki, ƙa'idojin aiki ai dolle mu bi ƙa'idojin aiki, sabida bin ƙa'idojin aiki yana da muhimmanci, yana da muhimmanci sosai, sosai, sosai. Yanzu haka ma ina gurin aiki sabida bin ƙa'idojin aiki yana da muhimmanci. Kuma mahimmacinsa ne ya saka mai gidanka zakaga yana kallon ka da mutunci sannan kuma yana girmama ka sannan kuma zai dinga ba ka kuɗi akan lokaci yadda ya kamata.

Duk lokacin da aka kirani nakan ɗaga kirana. A lokacin da indai kiran yana da muhimmanci nakan ɗaga shi amma indai ba shi da mutunci, indai ba shi da wannan ba na ɗaga shi. Gaskiya indai ba shi da muhimmanci ba na iya ɗaga shi. Yanzu haka ma ka ga muna magana da kai. Wani ne yake kirana, wani abokina ne yake kiran na. Amma saboda na san shiriritarsa ya saka ma ba ma ɗaga ba. Eh, na san kawai zance ne na banza da na wofi. A'a ina gun aiki na ba zan ta ɗage ɗagen kira ba. Ina ɗaga dai masu muhimmanci. Kamar wanda idan umma mu ta kira ni ko abban mu ya kira ni ko ƙanina haka ko yaya na wasu dai haka da insu suka kira ni nakan ɗaga a wannan lokacin. Amma dai gaskiya ban fiya ɗaga kiran da ba shi da muhimmanci ba. Saboda ɗaga kira mara muhimmanci yakan iya ɗage maka gurin aikin ka yauwa, ya sa gurin aikin ka ya dinga wannan, ya dinga, ya dinga sa, a dinga sa matsala kala kala da kai da maigidan ka wanda ka ke ne. Haka ba shi da amfani.

Cajin wayata ai da, da dadare kawai nake yi, sau ɗaya nake yin cajin wayata. Cajin wayata yana daɗewa sosai saboda wayata tana da riƙon caji sosai. Batiri tana da kyau sosai shi yasa son ɗaya nake cajin ta a rana kuma da daddare nake cajin ta. In na caja ta da daddare, na ɗauke ta to bazan ƙara cajin ta ba sai da wani daren.

Miyadda nafiso kaga ina shan miyar kuka ina shan miyar taushe ina shan miyar albasa ina shan miyar kuka miyar kuɓewa ina shan miyar tafasa, ina shan miyar yakuwa, ina shan miyar dagedage, ina shan miyar-- miyoyi dai kala kala gasu nan ba wayanda bana sha. Amma na fison miyar kuka gaskiya sabida miyar kuka tana da matuƙar amfani. Tana buɗe ƙwaƙwalwa ma miyar kuka da kake ganin ta. Su sa nake yawancin miyar kuka. Ummm.

Eh, ina amfani da matashin wuya mana. Sabida idan in ba matashin wuya, ainihin wuyan mutum zai dinga yin ci irin yadda kansa. Shi isa a kullum idan zan kwanta, sai na ikko fulo. Shi ne matashin wuya na, da shi nake matashin wuya. Saboda launin matashin wuya ina jin da bacci sosai. In ba matashin wuya, bana iya bacci ma sosai. Sabida da matashin wuya ne yake sa mun ke yin bacci mai daɗi har na dinga yin mafarki ma a cikin bacina. Sabida matashin wuya yana da matuƙar muhimmanci a cikin bacci. In ba matashin wuya ma bana iya bacci. Sabida dole sai da matashin wuya ma nake yin bacci. Kai ko babu, na kai min yawo me nisa, danna je na samo matashin wuya. Na samo shi da bacina me daɗi. Sabida matashin wuya yana da matuƙar muhimmanci a bacci na rayuwar ɗan adam. Eh, matashin-- ina amfani da shi. Kullum ma sai na yi amfani da shi. Kullum ta Allah sai na sa matashin wuya nake yin bacci. Kullum, kullum sai na sa matashin wuya na kai yin bacci. In ba matashin wuya ma ni bana yin bacci.